Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Eh, bikin ranar haihuwa na, ni dai a bangaren nan, ah, bawai ina, ina, ina yin bikin bane. Kamar yadda sauran wasu mutane sukeyin ranar haihuwarsu. Ni a wajena ban daukeshi wani abu abu wanda mutum zai dinga yin murna akanshi bah saboda ni a wajena, abu ne wanda ya zamanto cewa ya kamata ace duk wanda yake da wayau ya natsu ya duba rayuwan shi. Cewa tun daga lokacin da yayi wayau zuwa wannan daidai lokacin nan, waɗannan abubuwan alkhairi ne mutum ya samu ya aiwatar. Wana abubuwan cigaba ne mutum ya samu. Yaya mutum ya zamanto cewa yake yin ƙoƙari a, a fannin addinin shi, a fannin bauta mun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ah, sai kuma mutum zai duba ya gani, yaya alaƙar shi da iyayen shi, yaya alaƙar shi da ƴan uwa, yaya alaƙar shi da jama'a gaba ɗaya, yaya yanayin halayyar shi. Halayya ne masu kyau ko kuma halayya ne waɗanda ba su da kyau. Saboda duk, ah, seconds, duk minute, duk awa da muke gani, to in dai ya zamanto cewa mutum yana raye a daidai wannan lokacin, to mutum ya sani cewa idan mutum yayi awa ɗaya ya ƙara awa ɗaya, ya sani cewa awa ɗaya ya riga ya fita a cikin lokacin da zai yi a duniyan nan, da zai bar duniyan nan. Idan rana ɗaya ya wuce, idan mutum yana da saura shekara biyar, to mutum ya tabbata cewa abun da ya rage mai a ɗora ƙasa bai kai shekara biyar ba. To, duka wannan abubuwan ne ya kamata ace muna la'akari da su. Bawai, mutum ya dinga murna. Abubuwan alkhairi da mutum ya samu ya aiwatar shi ne ya kamata ace mutum ya dinga jin daɗi akai. Kuma wannan lokaci a wajena lokaci ne da ya zamanto cewa idan mutum ya duba yanayin al'amuran shi, ya duba irin cigaban da ya samu, ya duba irin rayuwar shi, yaga cewa ya yi ƙoƙari, ya yi abubuwan da ya kamata, ya yi abubuwan da suka dace, to a lokacin ne mutum sai ya duba ya ce to dayan ɓangaren, ya abubuwan sherrin da mutum yayi, abubuwan da bai kamata mutum yayi ba. Duka waɗannan abubuwan nan mutum ya zamanto cewa sai ya gani, ya gani cewa wane hanya ne zai bi. Yanda wasu abubuwan da mutum yake yi ba su da kyau, wane hanya ne mutum zai bi ya daina. To idan mutum ya zamanto cewa a ɗauko wannan hanyar, to shi ne za a iya cewa mutum yana mene, mutum yana murnan ranar haihuwa. Amma mutum ya ƙasance cewa duk yawancin abubuwan da yake yi duk abubuwa ne da ba su da kyau. Ya zamanto cewa ba cigaba a cikin rayuwar mutum. Ya zamanto cewa duk wahala ne a rayuwar mutum. To menene abin da mutum zai dinga murna akai? Duk da mutum zai murna dai mutum yan raye dai koma yanene saboda koda mutum yana yin abubuwan da basu dace bah ko abubuwan da basu da kyau toh yana ganin y'an damammaki wanda yake dasu. Idan yana da tsawon rai na wajen bangaren da za a ce zai dinga zai bar abubuwan da basu da kyau dayake yi da ya koma yana yin abubuwan da ya zamanto cewa suna da kyau. Ya zamanto da abubuwan saɓo ya daina. Ya zamanto cewa abubuwan da yake yi masu kyau. Ya zamanto cewa ya ƙara ƙuzahari wajen ganin cewa, ah, ya yi ƙoƙari wajen yin abubuwan da suka dace kafin lokaci ya yi. Kuma ya zamanto wanda zai dinga neman istigfari kafin lokaci zai wuce.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? A, kamar yadda muka sani cewa shi kasuwanci harka ne da ya zamanto cewa, a, ana yi da jama'a. Inda za a ce mu'amala ne na bani in ba ka, ko mutum ya bada kuɗi a bashi kaya, ko mutum ya bada wani kaya a bashi wani kaya daban. Duka wannan yana ɓangaren kasuwanci. To, ɓangaren kasuwanci abin da yake da muhimmanci, wanda yafi muhimmanci a kasuwanci shine zamantocewa mutum yana da gaskiya da amana. Idan ya zamanto cewa akwai gaskiya da amana? To, abune wanda ya zamanto cewa wanda yake da muhimmanci. Saboda idan ya zamanto cewa mutum ba shi da gaskiya ko da idan ya zamanto cewa mutum yana yin sana'a, to, a, mutane ba za su damu da shi ba. Mutane ma ba za su so su dinga yin mu'amala da shi ba. Har inda ya zamanto cewa mutanen kirki ne. To, idan ya zamanto cewa mutum yana yin kasuwanci, ya zamanto cewa mutane basa yin mu'amala da shi, to, a, gaskiyar lamari mutum wannan mutumin ya riga ya samu ya samu matsala. To, shi, a, wannan amana, gaskiya da amana abu ne da ya zamanto cewa ko da idan ya zamanto cewa, a, mutum ba shi da jari ko kuma mutum yana da kaya. To mutane sabo da yardan da mutane sukai da shi, mutane zasu iya bashi kudi ko su bashi kayan su wanda ya zamanto cewa suna da tabbacin cewa me gaskiya ne kuma ba zai ci amanan su ba. Kuma duk abin da ya zamanto cewa sun bashi to zasu tarar da wannan abin da ya zamanto cewa sun bashi. To, shine yana ɗaya daga cikin abun da yake da muhimmanci sosai a cikin kasuwanci. To, yanzu idan muka duba mutanen da suke yin kasuwanci, to gaskiya yana ɗan yin wuya a samu irin waɗannan mutanen. Zamanto cewa in mutum ya ce "Eh, eh ɗin shi eh ne. A'a ɗin shi a'a ne." To, shine abinda ya zamanto cewa zai taimaka wajen samin cin nasara a kasuwanci da yake yi, idan mutum yana da hali mai kyau, mutum yana da gaskiya, mutum yana da dabi'a mai kyau to, mutane da yawa zasu so su dinga yin mu'amalan kasuwanci dashi. Saboda, a, yawancin mutane ko kuma an ce kaso casa'in da tara, a, casa'in da tara a cikin masu yin kasuwanci gaskiya sunfi rinjaya a wajen, a, gaskiya da amana. Saboda babu wanda yake so ya zamanto cewa zai yi sana'a da mutum, ko zai yi kasuwanci da mutum, yaje yana samun matsaloli dashi wanda ya zamanto cewa babu wanda zai ji daɗin wannan. Ko kuma kai kana kasuwanci da mutum, sai ya zamanto cewa wanda kake kasuwanci da shi, shima customer ɗin shi ne yake, a, kasuwanci dashi ya mai alkawari, kaima ka mai alkawari. To, kai da abinda ya saka kai baka cika alkawarin ba. To, kai yanzun kam, tsakanin ka da shi kun riga kun samu matsala. Kuma shima tsakanin shi da wannan customer na shi, shima sun riga sun samu matsala. To, kaga yanzun saboda kai matsalar ka, matsalar ka shi ya riga ya zama matsalar shi. Saboda kai ne kasa ko ka samu matsala da shi kuma matsalar bai tsaya tsakaninku ku biyu ba. Har matsalar shima ya zamanto cewa ya samu matsala, da wanda yake yin kasuwanci dashi. To, a, yana da kyau ya zamanto cewa, a, jama'a alura da irin wannan al'amari, mutanen su yi ƙoƙari su dinga yin abubuwan da yakamata a cikin kasuwanci.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum saboda shi addu'a da muke gani a musulunci addu'a shine takobin mumini wanda ya zamanto ce wa. Abu ne wanda ya zamanto ce wa yana da muhimmanci ga kowane ɗan adam saboda ya kamata mutum ya gane cewa ba shi ne ya yi halicci kanshi ba kuma ba wai kawai ya faɗo ba ne kawai daga sama. Kuma duk wani ɗan adam da ya zamanto ce wa yana da rayuwa to akwai sulan shi. Kuma sulan kowane ɗan adam shi ne iyayen shi. Dole ya zamanto ce wa mutum ya biyo ta bangare wani bangare. Dole ya zamantace wa mutum yana da iyaye. To, irin wannan al'amari da muke magana na addu'a kowa da kowa babu wanda za a ce wai ai shi ya riga ya gama gamsuwa da abin da Allah ya bashi. Kuma ko da ace mutum ya gama gamsuwa da abin da Allah ya bashi to har inda mutum ɗan adam ne yana buƙatar ƙari. Kuma yanda yake buƙatar ƙari ba zai so ya zamanto ce wa wanda yake da shi ya rasa shi ba. To shi ne zamanto ce wa dalili. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mutum dole zai dinga yin addu'a kullum a kowa da wani lokaci, a kowane rana, a kowane yini zamanto ce wa mutum yana yin addu'a. Kuma wannan addu'an ya kasu a kashi daban daban. Allahn da ya halicci mutum dole ne mutum ya dinga gode mai. A cikin godiyar nan mutum yana yin addu'a ne. To dole ne ya zama wajibi mutum ya dinga yin, ya dinga yin addu'a, ya dinga rokon Allahn da ya halicce shi saboda a matsayin mutum na ɗan adam ko da wani lokaci mutum yana da buƙatu. Kuma waɗannan bukatun nan mutum ba zai iya biya ma kansa waɗannan bukatun ba. Allah ne kaɗai zai iya biya ma mutum waɗannan bukatun. To wanda zai biya ma bukatun nan ba za ka roƙe shi ba. Ai kaga roƙon nan ya zama wajibi, ya zama dole a yanda ya zamantace wa idan muna buƙata a wajen mutum za mu dinga yin wasu wayo, za mu dinga bin wasu hanyoyi wanda ya zamanto ce wa za mu bi don dai ya zamantace wa wannan da mutum yake nema abu a wajen shi ya samu wannan abun da yake nema. Kun ga kuwa a irin wannan yanayi ko kuma in ce cikin wannan al'amari to yana da muhimmanci sosai. Yana da muhimmanci mutum ya lura, mutum ya dinga yi ƙoƙari ya zamanto ce wa yana rokon Allah saboda shi Allah baya gajiya da roko mutum ya dinga rokon shi kuma ya ce wai abin da mutum yake so ya roƙa kuma babu abin da shi ba zai iya yi ba. Har tun da dai ya halicci mu, Allahn da ya halicce ka ya ba ka waɗannan siffofin nan kuma mutum ya ce wai akwai abin da ba zai iya ba ai ba zai yi ba. Shi ya sa ya zamantoce wa mutum dole ne mutum ya dinga yin addu'a, mutum ya dinga godewa Allah, mutum ya dinga rokon abubuwan da yake so a wajen Allah kuma ga iyayen da mutum suka haifi mutum dole mu zai zamantace wa mutum yana musu addu'a. Malaman da suka koyar da mutum mutum yana musu addu'a. 'Yan uwan mutum mutum yana musu addu'a. Musulmai gaba ɗaya mutum yana musu addu'a. Duka wannan abu ne wanda zamanto ce wa kowa, kowa da kowa a kowane lokaci a ko'ina to mutum ya kamata a ce mutum yana yin addu'a saboda ya zamantoce wa Allah ya dinga kare shi saboda matsaloli daban daban wanda za su iya tsinkarar shi da wanda ya sani da wanda bai sani ba.